Girimama manya da faɗin gaskiya. Girimama manya da faɗin gaskiya. Ya sa yayin duka biyun. Lokacin da girmamawa ta hanyar magana, an iya faɗin.